Kana son doka hutuna? Eh nakan so duka hutuna. Masamman lokacin bukukuwa nakan dauka hutuna domin in tuna da wannan buki. Dauka hotuna yana da kyau kuma yana da mahimmanci domin ya tunashe ka da wani lokaci, da wani rana wanda yana da mahimmanci a rayuwan ka.

Ina kake son ciyar da hutu? Ina son ciyar da hutu a wurare wanda ake sar da shawarma da kuma inda aka buga tebur tenis domin idan na cin shawarma shawarma na, naka kuma buga tebur tenis na, wuri kaman Tantalizer, Pepperoni da kuma Market Square nakan je wadannan wurin domin in ciyar da kuma hutu.

Yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashina ta wurin aske gashina. Ko wace sati biyu nakan yanka gashina da kuma nakan siya masa mai wanda nika shafa a kai domin gashi din ya dinga aski kuma karya dinga canza kala. To yanda nike yi kenan in kula da gashina.

Yaya kake tafa wani lokaci na kan tafa da duka hannaye na, wani lokacin kuma na kan tafa da hannaye a ƙasa anayi guda biyar ko huɗu kawai.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abin da ke muhimmanci a cikin abokantaka shine abokantaka wadda suke taimakin juna, wadda suke kaunar juna, wadda suke kula da juna. Wannan irin abokantaka shine mafi muhimmanci.

Mai nene lambar ku mai albarka. Lambar na mai albarka shine lambar ranan haihuwar na, lambar kamar hudu da kuma sha bakwai da kuma tamanin da uku. Wannan lambar, to lambar nake na masu fim masu bani albarku da yawa.

Yaya kake son dafa kwai? Gaskiya ne ba na son dafaffen kwai, ba na son dafaffen kwai ko kaɗan. Irin ƙwai da nake so shi ne soyayye. Idan na so naji daɗin ƙwai to na kan soya ƙwai nan, to idan na soya ƙwai nan to na kan ji daɗin ƙwai.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwar? Gaskiya, idan ina wurin aiki na san cewa ina wurin aiki. Bana tunani da wani rayuwar sai aiki. In yi aiki in kalmasa duka aikin da yake nan, ina nan gaba na, wandanake fuskanta. Amma da zarar na gama aiki na dawo gida, bana tunani wani aiki kuma sai rayuwa ta. Haka ne kawai nake daidaitawa da rayuwa na.

Yaya sa'annu na ku yake? Sa'annu na ba shi da wuya. Na tuna lokacin da ni ke fara koyar sa'annu, na koyo sa'annu wanda yana da wuya kuma dole lokacin da na fara sa shi, na fara using nashi, yakan kawo mini damuwa. Amma na bi na canja don karna samu damuwa nan gaba. Na canja sa'annu wanda ke da wanda ba shi da wuya.

Kana sanyin safa kullum? Gaskiya bana sanyin safa. Ni namiji ne, namiji a wurina ba sa sanyin safa. Safan da kawai zan ce nike sanya shine powder. Idan fuska na yana da mai da yawa to nakan sa powder a hanu ana yana safa. To abin da nike yi ke nan kawai.

Wane irin takalma ka ke fi so? Ko da shike ni mai son takalma ne, ko wani irin takalma, amma wanda na fi so a cikin duka shi ne loafers. Na fi son simple loafers wanda zan jere shi, wanda bazai bani wuya ba. To, inda takalma da nike so kenan.

Yaushe kake fara aiki kullum, nakan fara aiki a ƙarfe takwas na safe zuwa ƙarfe biyu na rana.

Me ka keji ranar biyar albashi? Ranar biyar albashi mutum yake ji daɗi, mutum yake manta da damuwa wanda ke fuskanta da shi, domin akwai kuɗi yana zuwa wanda zai samu, ya sasanta duka damuwa wanda yake nagabansa.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Kayan ɗaki da na fi so shine kujeru. Dalilin da ni ke son kujeru don shine, don idan baƙi sun zo su samu inda za su zama. Na kuma talabishin domin, duka domin baƙi idan sun zo su ga samu abin da za su kalla. Dalilin ke nan ni ke so wadannan.

Wane abincin gargajiya ka ke fi so? Akwai abincin gargajiya guda biyu wanda na fi so, na daya shine fate, kuma ba kowane irin fate bane, fate wanda a kan sa gyada da kuma wanda a kan sa ƙashi wato a kan ce brisket buhun da kuma a tuwon aca babu ba tuwon aca ba, aca ne wanda a kan dafawa kamar shinkafa da romo.

Ina ka ki ajiye hotunan wayarka? To na kan ajiye hotunan wayana a inda aka kira Google Photo da kuma Drive da kuma File Manager to inda nake ajiye hotunan na ke nan.

Yaya ke magance ƙoƙe-ƙoƙe? Abin da zan yi a take take idan ƙoƙe-ƙoƙe ya zo gareni shine nakan duba nimi in san me ke kawo ƙoƙe-ƙoƙen tukuna. Idan na san abin da ke kawo ƙoƙe-ƙoƙen, ana nasasanta a matsaman abubuwan ke nan. To zan je in fara nemi yadda zan yi in magance wannan ƙoƙe-ƙoƙen idan na san me ke kawo abun.

So nawa kake share ɗakin ka? Ko wane lokaci, ko wane lokacin da ɗaki yayi datti nakan share ɗaki. Bani da wani lokacin da zan ce oke a wannan lokaci ne nakan share ɗaki ko a wancan lokaci ne nake share ɗaki. Idan da zara na gan ɗaki yana da datti nakan share. Wani lokaci nakan share shi so huɗu so biyar a rana to bana son in ga datti.

Yaya dangantakar ku da shugabanin aiki? Dangantakar na da shugabani aikina yana je daidai. Gaskiya ba zan ta ba in samu damuwa da shugabani aikina ba. Don aiki ba zai ta ba je daidai ba idan muna da damuwa tare. Don haka zan yi iya kacin kokari na don in samu munanan a daidai bama fada bama samu bama da damuwa.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, nakan yi amfani da kwamfuta. Ai awurin aikinmu muna yin amfani da kwamfuta. Don haka ya zama dole ne mutum ya san yadda zai iya yi amfani da kwamfuta. Don haka ina amfani da kwamfuta.

Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Ai, dangantaka da kasuwanci ya zama tilas ne, kuma dangantaka mai kyau ba dangantaka mara kyau ba. Idan mutum ba shi da dangantaka mai kyau da kasuwanci, ai kasuwancin sa ba zai je dai-dai ba. Don haka nakan yi iya ƙoƙari na in samu dangantaka mai kyau ga kasuwanci na.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Nakan yi karatu kuma nakan yi addu’a. Idan na gama to nakan je bacci.

So nawa kake wanke tufafi? Gaskiya bana karanta. Nakan wanke tufafi wani lokaci kowane rana, wani lokaci kuma nakan wanke su sau biyu a sati, wani lokaci kuma nakan wanke su ɗaya a sati. Idan tufafin sun yi datti, idan na yi amfani da su da yawa, to dole ne in wanke su. To, satin da na yi amfani da su, nakan wanke su. Amma idan ban yi amfani da tufafi da yawa a wantan satin ba, nakan wanke shi wanke, eh tufafi a ranar sati ne kawai.

Wace biki da ke fi so, bikin da na fi so shine bikin ranan aihuwar na, da kuma bikin Kirsimeti. Wannan bikin kawai su nake fi so sosai.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna da su Secretary a wurin aiki wato magartaka da a wurin aikin mu. To waɗannan magartaka da sukan rubuta mana memo suka tura mana idan akwai wani abin da suke so mu sani. To mu kan gansu ta wurin magartaka da a wanda suka kawo mana da memonsu.

Ka nafi son fanka ko esi, gaskiya bazance nafi son fanka ko nafi son esi ba. A kowanne naku cinje zan bukata fanka, a kowanne naku cinje zanbuka ta esi, so yanda nake son suke nan.

So nawa kake share ƙura? Nakan share ƙura kullum. Don idan na dawo daga wurin aiki, idan na shirya takalmana to kura za su taru a bakin gida to nakan share su. Amma akwai rana da nake sa in share kura kaman kura na window nakan share su a ranan sati.

Yaya kake son zama? Do nni namiji ne nake so nake zama buɗe ƙafafa inda nake son zama kenan.

Kana fi son zama a kujeru ko a taburma? Gaskiya na fi son zama a kujeru ne fiye da taburma amma ko da shike wani lokaci zan so in zama a taburma idan na gaji da zama a kujeru amma idan zama ne na fi son kujeru.

Wane shago kake fi zuwa? Gaskiya nafi son shagon kayab abinci? Don nakan siya abinci kullum, nakan dafa abinci kullum to inje shagon wanda ake sayarwa abinci, abinci wanda ba dafa ba. To shagon da nike je kenan. Bana zuwan shagon kaya ko wane lokaci don kayana ba kowane lokaci sukan lalace ba. To shagon da na fi zuwa kenan shagon abinci.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo a sosai? Ai, musamman na fi son ajiya a yanar gizo fiye da ajiya wanda nike yi a gida ko a ɗaki da anona. Ai, na ajiye a ranar gizo sosai.

Wani irin jaka aka kai kai jaka kamar wanda ake kira da turence backpack wato wanda ake sa a baya aka anngashi a baya to irin jaka dannike ya amfani da su kenan backpack.

Wane irin tufafi kake fi so? Ko wane irin tufafi na fi so? Ko wane irin tufafi ko an yi shi da auduga ko akan yi shi da siliki, dukan su nake so. Tufafi wanda ke da kyau ina son su.

Wanne launi keke fi so? Launi na shi ne kalan popular da kuma kalan. Blue wato aka ce bula da Hausa. To irin kalan da nike so ke nan musamman navy blue da kuma sky blue.

Yaya kake jurewa zafi? Gaskiya, inda nake jurewa zafi shine nakan nema pain reliever. Nakan sha pain reliever domin insamu kuma in in kawarda zafin da kuma zan sha magani wanda zai sa ni in bacci.

Kana yin addu'a kullum, eh ina yi addu'a kullum. Na yi addu'a yau kuma yau da daren nan zan yi addu'a kamar inji shi. Idan na ajiye wannan, uh, voice note, voice AI nan nakan je bacci. Eh, zan yi addu'a tukuna kamin in je bacci.

Yaya kake jira a layi? Gaskiya ni ba mai, ba barin layi bane. Nakan bi layi daidai. Wasu mutane idan sun zo za su nema yanda za su yanka layi su samu, su nema suje gaba amma ni ba na yin haka. Nakan bi layi daidai to nakan siya idan lokaci na ya kai in yi abin da ya kamata in yi zan yi. To haka nake yi idan ina jira a layi.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Idan babu wutar lantarki, nakan nema torch. Ko kuwa nakan nema, eh, kandu. Idan na nema kandu, wani lokaci idan ma ba kandu tu, zan yi bacci. Zan yi kanna, zan sa kai na in bacci.